Ni ba ɗan kasuwa bane, bana wata cinikayya tsakanina da abokanan ciniki. Bana kasuwanci, ni ma'aikaci ne me an san albashi a kowane wata.

Ina shaƙatawa lokacin da na ɗauka hutu da ni da iyalai na mu kan je wurin hutu inda muke samun nishaɗi. Sannan a lokacin da muka dawo gida za mu cigaba da zama tare har lokacin da hutu na ya ƙare.

Ina da wasanni da nake son yi amma na fi son yin wasannin motsa jiki na volley ball amma na kan yi wato karate da taekwondo sannan na kan so yin basketball.

Ba nida wani tabbacaccen, tabbacaccen shirin danake so inyi a dukkan karshen mako. Face sai dai in huta, in tashi, in kwanta, sannan inci abinci, sannan in zagaya wurin abokanai.

Nakan iya tafiyar kilomita goma zuwa ashirin a ƙafa, har fiye ma da haka a dukkan lokacin da buƙatar hakan ta samu, musamman a lokacin da nake yin atisayan ko kuma wato, wato wata horarwa da ake yi wanda nake cikin waɗanda ake horarwa, nakan yi irin waɗannan tafiye-tafiye a ƙasa saboda atisayan.

Ba na yin amfani da kwamfuta a halin yanzu. Na fi amfani da wayar hannu. Wayar hannu tana biya mun wasu buƙatu sosai wanda kwamfuta ma ba ta iya biya mun su. Na fi yin amfani da selular hannu, ba na amfani da kwamfuta.

A lokacin da nake ɗan ƙararrami, wato ina firamari school, akwai wata malama ta ana ce mata malamar, malama Asabe. Wannan malama, malamar wato turanci ce, turanci take koya mana wato malamar English. Wannan baiwa Allah ina sonta, kuma ita ma tana so na, saboda a lokacin na fi ko wasu ɗalibai hazaƙa, a wannan darasin. Sannan a secondary school, daga JS1 zuwa JS3, akwai malamin da ake cewa, wato malam ɗan Asabe, shima wannan malami, yana karantar da mu integrated science. Ina son wannan malami ne saboda wannan malami ya iya koyarwa kuma yana da ilimi sosai, yana da usulubin koyarwa sosai. Daga SS1 zuwa SS3, shi ma akwai malamin lissafi shima wannan malami, ina matuƙar son shi. Saboda shi ma ya iya koyarwa, sai wata malamar wato biology, wato malamar wato karantar da kimiyya, da kimiyyar dukkan wani abun da Allah ya sa ma rai, a doron ƙasa, wala mutum ne, wala, wato wala ganye ne duka wato ina fahimtar ta sosai. Tana ina gane darasin ta sosai, sannan sai malaminmu na chemistry. Shi ma ina gane shi sosai.

Wannan tambaya in na gane ta ana wato tambaya ne ko ina cin goro? Eh ina cin goro amma sai buƙatar hakan ta samu saboda shi goro wani abu ne wanda wato tsofaffi ne suka fi cin shi. Ni kuma ba tsoho ba ne. Sai dai na kan ci wato goro kaman wanda ake ce ma namijin goro. Wannan goro an tabbatar cewa ma yana ƙara inganta lafiya sannan idan mutum ya ci abinci yana ƙara wato, wato yana sa abinci ya narke da wuri.

Ina jagorantar mutane ne da bil hakki da gaskiya. Nakan sa gaskiya a dukkan wasu al'amura da zan yi ko kuma da nake yi wurin jagorantar al'umma.

Ƙwarai ma kuwa na kan je aiki a daidan lokaci. Bana barin kaina ina zuwa latti wurin aiki, saboda aiki kaje shi a latti ba a daidai lokaci ba wani ɓangare ne na cin amana. Kuma Allah zai tambayi mutum.

Ba kasafai na cika jin kaɗe kaɗe ba amma dai in na tashi wani zubin jin nishaɗi nakan sauraru wato waƙoƙin Hausa da kaɗe kaɗen Hausa namu na gargajiya wanda hakan a lokacin da nake son na yi nishaɗi kuma yana sani nishaɗi haka.

Ina son burodi ne wato hamuƙi kenan. Ina son hamuƙi ne wato a lokacin da aka yi shi na fulawa. Sannan kuma ina son biredin da wato aka yi shi wanda ba a sa siga sosai ba. Saboda ita siga ko sukarin yakan illata jikin ɗan adam a lokacin da yayi yawa. Sannan biredin da na fi so wanda aka yi shi da fulawar alkama. A lokacin da aka yi shi yana yin kyau kuma yana yin gwanin ban sha'awa.

Muna amfani da ruwar rijiya musamman a wurin wasu aikace-aikacen mu na gida. Muna yin amfani da ruwan rijiya ne musamman a wurin wanki ko wanka. Hatta ma da girki da ruwan rijiya muke yi. An san cewa ruwan rijiya bai cika samun wato cikakkiyar tsabta ba. Akan samu wasu ƙwayoyin cutan da wato suke, suke iya sa ciwo a jikin ɗan adam a cikin rijiya. Amma idan za a yi amfani da shi na abinci, sakamakon ana ruwan yana tafasa, ana tsammanin dukkannin wasu ƙwayoyin cuta na wannan ruwa suna mutuwa ko kuma ya kasance dai ba su da laka. Amma ruuwan rijiya ba ma shan ruwan rijiya, muna shan ruwan fiyowata ne. Saboda shi ruwan fiyowata wato ruwa ne wanda aka tsabtace shi, aka sa mai chemical sannan aka ƙuƙulla shi a leda daga kamfani.

Nakan shirya ayyuka ne a dukkan lokacin da nake tunanin yin wa innan ayyuka, ba sai ma lokacin da ya kamata na yi aiki ba. In zo in fara shirya su lokacin da na fara tunanin yin aikin a lokacin nake fara shirye-shiryen yin aiki.

Ina kallon inuwa ta musamman, wato a lokacin da aka ce inuwa ta zo daidai da tsayi na. Saboda a lokacin da babu wato agogo in za muyi sallah, mukan yi amfani da inuwar mu ne mu gane lokutan sallah. A lokacin ne idan inuwar mu ta zo daidai da tsawon mu, muke gane a lokacin ne daidai lokacin sallar azahar. Sannan ita inuwa wata shaida ce na cewa wato akwai haske, wato akwai haske, wato a lokacin da inuwar ta bayyana.

Ina yin bacci da rana a dukkan lokacin da na samu sararin yin baccin amma kamar wato dukkanin ranaku na karshen mako nakan kwanta na yi baccin rana daga ƙarfe ɗaya zuwa har ƙarfe uku da rabi nake kwanciya. Saboda shi wannan kwanciya wato baccin rana yana da mahimmanci. A ko addinin mu ma na musulunci an yadda a yi shi wato akan ce ma wannan bacci ƙai lula wato bacci ne wanda ummutum ya yi shi ya tashi zai ji ƙwaƙwalwar shi ta yi wasai wasarai ba wani sabon wani caje kai ko kuma wani tunane tunane.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki amma fankace wacce bamu cika amfani da ita yanzu ba saboda la'akari. Wato na hunturu akeyi, diddade zafi yaɗan fara shigowa a yanayinda muke ciki. Amma a lokacin zafi in zafi yayi zafi wato a lokacinne mukafi amfani da ita. Sannan akwai fankar da akece masa standing fan. Ita kuma wannan standing fan itama akanyi amfani da itane a lokacinda a duk lokacinda aka buƙaci yin amfani da ita.

A tsaki je wato a al'adarmu ta Hausawa ba ma ɗabi'a ba ce mai kyau yi shi tsaki kafin ka ga wani mai tarbiyya ya yi tsaki sai wato al'amarin ya kai al'amari. Amma mafi aksari ba wato ɗabi'a ma wato ba ɗabi'a ba ce mai kyau yi ma mutum tsaki musamman wanda ya girme ka ko wacce ta girme ka wato suna gaba da kai. Idan kai musu tsaki akan yi la'akari da wato wannan tsaki rashin tarbiyya ne. Sai dai idan abu ya kai abu kamar lokacin da wani ya baka haushi ko kuma wato wani abin ƙyama wanda ba ka so ka gan shi ko ka ji shi ba akan lokacin mutum yakan yi tsaki.

Ƙwarai ma sosai kuwa ina yin kiran bidiyo, saboda shi kiran bidiyo wani wato kira ne ko kuma wato waya ce wacce ake yi tsakanin wanda baya kusa da kai wato yana nisa. Nakan yi kiran bidiyo da ni da iyalina saboda in gan su, su gan ni sannan su yi mun dariya in ji daɗi. Musamman wata ƙaramar yarinya ta Ummulkhairi tana so mu ringa wato video call wato kiran bidiyo. Tana jin daɗi ita ma in ta gan ni, ni ma in na gan ta ina jin daɗi. Dukkanin iyalaina a lokacin da ne kiran bidiyo mukan samu wani ƙarin nishaɗi saboda suna zaune a wani gari ne, ni ma ina zaune a wani gari na can daban.

Ƙwarai ma kuwa ina son yawan karanta littattafai, musamman littattafan da suka shafi ayyukana da nake yi na yau da gobe. Musamman wato littattafan da akwai ilimi a ciki, su ma ina son karanta su. Karatun littattafai suna ƙara buɗa ƙwaƙwalwa. Sannan in kana karanta ma wasu littattafan da ko da ba ka ƙware a wurin, wato ko da ba ka ƙware a iliminsu ba, amma dai dole ne za ka samu wani ilimi na daban. Sannan wannan samun sabon ilimin zai sa ka ampana har wasu al'umma ma su amfana da wannan ilimi. Albarkacin karanta littattafai shi kamar wani ƙara tara sabon ilimi ne wanda kake karantar da kanka da kanka. Wato ɗabi'a ce mai kyau kuma ni ma ina karanta littattafai sosai daban daban.

Nakan inganta aikin mu ne a wurin aiki, wato ta hanyar yin wannan aiki ta yanda ya kamata. Dukkanin wasu tsare-tsare da wasu ilimi na yin wannan aikin, na kan tattaro su ne na sa su a cikin zuciya na. Saboda in ga wannan aikin ya tafi a kan tsari. Yin aiki a kan tsari da nake yi shi ne yake ƙara inganta, wato aikin mu. Saboda shi aikin mu aiki ne wanda yake tattare da tsare-tsare daban-daban. Wato kuma in kana so ka yi wannan aiki da kyau don ka inganta aikin, wasu ma su yi sha'awa, dole sai ka yi haƙuri ka bu wa in nan tsare-tsare. Duk da dai tsare-tsare ne waɗanda ba su da wahala. Amma a al'adar ɗan adam, dukkan wani, dukkan wani abun da aka ce akwai wani tsari wanda ya shafi takurawa, ana ganin shi da wahala. Amma idan mutum ya daure ya bi wannan tsari, zai ga rayuwar shi da dukkan wani aikin da yake yi ma yana yin su ne da inganci.

Ba na shan maganin kullin saboda shi shan magani kullum ba ɗabi'a bace mai kyau, sai dai duk lokacin da na ya kamata na ke buƙatan shan maganin na kan sha, musamman in na tsince kaina ba ni da lafiya na kan sha magani. Amma ba na shan maganin kullin saboda ba ni da wani ciwon ma da zai sa in ringa shan magani kullun. Kuma Allah Ubangiji ina fata kada Allah ya samun ciwon da zan ringa shan magani kullun. Waƴanda suke shan magani kullum waƴan dane suke tsintan kansu acikin wasu cututtuka wanda wajibi ne yake zama su sha magani kullum.

Ina share ɗakina sau biyu a rana, amma mafi akasari nafiyi share ɗakina sau ɗaya saboda shi ɗaki musamman in ba lokacin ƙura bane sau ɗaya nake share shi. Lokacin ƙura ne nake share ɗaki kaman so biyu har zuwa so uku saboda yanayin ƙura.

Gidanmu wato babu ƙasa sai dai wato interlock da, da tiles. Gidanmu a takaice babu ƙasa amma asalin gidanmu an yi ginin shi da bulo ne, sannan ba ginin ƙasa ba ne. An yi ginin bulo ne da bulo, sannan bulo ana yin shi ne da yashi. Ba ordinary ƙasa ake amfani a wurin haɗa bulo ba da aka gina gidanmu da shi. Sai dai shi ginin ƙasa ana yin shi ne da kwaɓaɓɓiyar ƙasa, wato nan ne za a iya gane kowace irin ƙasa ce aka yi amfani da ita. Sannan gidan da babu floor, sannan babu interlocking, sannan babu tiles a kan shi, shi ne ake gane kowace irin ƙasa ce a gidan.

Babban abincin da yake sa ni jin daɗi wato nake jin daɗin shi sosai sosai, shine abincin mu na gargajiya wato irin kaman kwaɗon rama wanda aka fi sani shi da ramaci wato abinci ne wanda ake dafa rama. Idan aka dafa rama sai a kwaɗa ta da ƙuli ƙuli, a sa mata kayan miya kaman kayan miya irin su albasa da tarugu da tattasai. Wannan kwaɗo in aka ci shi akwai daɗi. Sannan sai kwaɗon latas da kwaɗon lansir su ma duka abinci ne na gargajiya wanda nake so. Wato kwaɗon da na fi so a cikin su shine abincin gargajiyan mu wato kwaɗon zogale. Shi zogale wato wani ganye ne wanda aka san ci, wanda ko dama masana, masana ilimin abinci sun sanar da al'umma cewa zogale yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam sannan kuma yana da daɗi shi ma idan aka kwaɗa shi da ƙuli ƙuli. Yana da daɗi shi ma idan aka kwaɗa shi da ƙuli ƙuli. Wanda ake rambaɗa mata gyaɗa sannan a sa mata kifi. In aka samu miyar busasshiyar zogale kifi da gyaɗa tana daɗi sosai.

A lokacin da babu wutar lantarki, na fi amfani da wayata. Duk dadai shi wutar lantarki ina yin amfani da shi ne a lokacin da nake so na saurara labaran wato gidan talabijin ko kuma in ina so na saurari wato rediyo ina yin amfani da wutar lantarki. Sannan ya kasance wato ina yin amfani da wutar lantarki in kunna fanka musamman a yanzu da lokacin zafi ne. Sannan nakan kunna fanka in kuma aka ɗauke wuta nakan buɗe tagogina da ƙofa saboda iska ta samu ta sarara a cikin ɗakin. Sannan kuma na'ina idan an ɗauke wuta naga babu abun da zan yi nakan ɗauka waya tane na ringa danne danne ina shige shigen wurare da yawa. Sannan nakan shiga yanar gizo na yi wasu bincike bincike. Sannan in abun da zan yi karatu ne, nayi karatu saboda in ƙaru a yanar gizo gizo. Wannan shine abun da na fi yi a dukkan lokacin da babu wutar lantarki a tare a gida.

A wurin aikina, wato saboda ya kasance ba ni ba ne wanda ya fi kowa matsayi, ya fi kowa muƙami a wurin. Ba ni da wani ra'ayi nawa na kai na wanda nake bayarwa a wurin aiki. Sai dai ra'ayin da shuwagabannin aiki suka zantar a wurin aiki. Shi ne kowa da kowa yake bi, ra'ayinsu wato shi ne ra'ayina kuma shi ne ra'ayin dukkan wani ma'aikaci da yake aiki a ƙarƙashinsu. Ba wanda yake da wani ra'ayi sai babban oga. Shi ne zai iya cewa a yi sannan shi ne zai iya cewa kar a yi. Sai dai idan an nemeni shawara, nakan ba da shawara abin da na sani. Iyaka de-de bakin gwargwadon ilimin da Allah ya hore mini. Amma in ba a nemeni wata shawara ba saboda mu aikinmu akwai ɗa'a da biyayya a cikin aikin mu. Kai ba za ka yi katsalandan a cikin, a cikin al'amuran shugabanni ba. Sai dai muna addu'a mu ma in Allah ya kai mu wannan lokaci in muka zama shuwagabanni zai zama muna da ra'ayin kan mu. Sannan dole ne mu ma mabiyanmu su bi mu.

Idan na riga na karya a gidana da safe, bana cin wani abu mai suna asalin abinci a wurin aiki, sai dai nakan ɗan ci abun da ake ce ma supplement wato nakan samu kamar biscuit ko gyaɗa ko kuma wato wani abu dai mara nauyi kamar minerals in ɗan ci a lokacin da na ji yunwa wato a lokacin ƙarfe ɗaya zuwa ɗaya da wani abu ko kuma shabiyu saboda wannan lokaci wato duk wani abincin da na ci da safe ya riga ya gama zazzagewa. Amma bana cin abinci mai suna abinci sai dai in haƙura in ɗan ci ɗan biscuit wanda zai ɗan tare min yunwa har a lokacin da zan dawo gida sannan in samu in ci abincin wato da na girka na bashi ko kuma wanda matana ta girka mun shi nake ci in na dawo.

Ni ba na ba da shawara a aiki musamman idan wato, wato wanda ya kamata in ba ma shawaran na ga yana gaba da ni a wurin aiki, sai dai idan na ga abin da zai yi, zai yi wato wani kuskure ne wanda kuskuren zai iya ɓata dukkannin aiki ko kuma zai iya ɓata sunan ma'aikatar mu. Wannan nakan iya zuwa in bashi wato shawara a cikin girmamawa da mutuntawa, yanda na san zai iya fahimta na. Idan kuma wato wanda na girma ne a wurin aiki wanda na san ina gaba da shi, da zaran na ga wani kuskure dangane da shi ko kuma a wurin aikinshi, zan iya dakatar da shi a nan take lokaci ɗaya kuma in bashi shawarwari a kan yanda zai bi ya samu mafita ko kuma ya samu wanda kuskuren zai iya ɓata dukkannin aiki ko kuma zai iya ɓata sunan ma'aikatar mu.

Launin bangon, bangon gidanmu ko kuma bango ginmu da muke da su a gida, wato kowane bango ya danganta da irin yanayin yadda yake. Kaman bangunan da suke cikin ɗaki, kusurwa kusurwa, wato shi wannan bango, bangunanmu na cikin ɗaki wato suna da yanayin launin fenti iri ɗaya wato fenti ne blue wato mai shuɗi ke nan. Sannan kuma na bangon gida wato katangar gida ke nan ita kuma ba fenti bane wato ana mata wani irin fenti ne na siminti wanda masu gina, wanda masu gini suke yin shi ƙura ƙura wanda ku yara ba za su iya zane zane a bangon ba. Wanda idan yara suka wato taɓa ma bangon zai iya ƙuƙƙurje su. Yara ba su iya raɓan wannan bangon saboda wato siminti ne ake kwaɓa shi wanda masu gini suke, suke amfani da shi suke yin wato filasta mai ƙura ƙura a jiki. Wannan shi ne iyaka kuma sannan shi siminti wato me, wato me ruwan toka ne. Wannan shi ne iyakacin abin da na sani dangane da launin bangoginmu.

Bana rera waƙa lokacin wanka saboda a al'adance ni bana ma magana. A lokacin da nake wanka, na kan yi shiru ne saboda al'adar Bahaushe ba al'adashi bane a lokacin da yake wanka ya ringa waƙoƙi hatta da magana ma ba'a so wato mutum ya yi in yana wanka. Bayi wuri ne wanda ake shiga a yi wanka kaɗai, ba wai wuri bane wanda ake shiga ana yin wasu abubuwa na daban-daban.

Ina iya gabatar da rahoto musamman idan rahoto ne wanda aka tambaye ni in gabatar. Saboda shi dukkan abun da ka sani aka tambaye ka, ya kamata ka sanar da wani. Saboda a lokacin da ka, saboda a lokacin da na gabatar da wani rahoto, a lokacin ne wasu al'umma za su samu su san wato, wato, wato matsayin da ake ciki a wannan halin. Akwai rahoton da za a ce mun in yi shi, akwai kuma wanda ni da kaina idan na ga wato musamman wani abu ne na al'ajabi, wani sabon abu ne a cikin mutane, ya bayyana nakan ba da rahoton shi wato ba da rahoto kamar ba da labari ke nan.

Gaskiya ni bana son cin abincin titi, sai dai idan ta kama ni dolan dole, saboda ko da tafiya ce idan nayi mai tsawo, mai nisa, wato daga wani gari zuwa wani gari ba kasafai na ci kasan cin abincin, abincin da ake cin shi a titi ba. Na fi so in ɗan samu burodi na wato mammuki da ɗan biskit ɗina da ƴar minerals ɗita ko kuma in samu wani ɗan yogurt ɗina a lokacin da nake tafiya. Amma cin abinci irin abincin da ake dafawa na siyarwa gaskiya bana wato buƙatar ma irin wannan abincin bana cin irin wannan abincin saboda wato ni mutum ne mai ƙyanƙyane. Ba kowa yake dafa abinci in ci shi ba sai dai wanda iyalina suka dafa ko kuma wato mutanen da na sani sosai da sosai suna da tsafta wurin dafa abincinsu kuma a jikinsu ma a duk lokacin da aka gan su an gan su masu tsafta. Shi ya sa nake ƙyanƙyanin cin abincin titi saboda gudun cin abincin mutane marasa tsafta.

Idan na fahimci wannan tambayar wato ana tambaya na ne akan wato waya ta takan cika ajiya? Wato waya ta tana ajiye abubuwa sosai da sosai musamman wasu takardu wa'inda suka shafi takardu ne masu muhimmanci. Wato takardu ne wa'inda ake ana iya amfani da su a wurin aiki ko kuma takardu ne na makarantu. Sannan kuma wato ina buƙatar ko da yaushe in ga ina ajiye hotuna na a waya saboda shi ma ajiye hoto a waya abu ne wanda zaka iya wato waiwayen shi wata rana saboda tarihi wa'innan abubuwa su ne nafo ajiye su a cikin waya ta ta sallula ta hannu.

Ina rubuta kuɗaɗen da nake kashewa a dukkan wani aikin da naga ina yi, musamman idan wani aiki ne mai girma wato kamar aikin gina gida ko kuma dai wani abu mai muhimmanci wato na aiki wanda nake yi kamar a lokacin da nake gyaran mota. Shi ma aiki ne wanda ake mun lokacin da nake rubuta dukkanin abubuwan da na kashe. Amma ƙananan abubuwa da nake kashewa, wannan ba na rubuta su saboda abubuwa ne wa'inda dole ne nake samun su don larurorin, don larurorin rayuwa kamar alal misali idan na je na siya biredi, ba na rubutawa sai dai nakan rubuta wato wasu kuɗaɗe da nake kashewa wurin wasu manya manyan ayyuka.

Idan na fahimci wannan tambayar, wato ana nufin ko na fi son kayan zaki ko gishiri a taƙaicin taƙaitawa dai kowanne da amfanin shi, dukkansu ina kayan wato, wato dukkansu ina son su saboda kowanne yana da amfanin shi. Amma gishiri ya fi mun amfani saboda shi abinci idan babu gishiri abincin ma baya daɗi. Amma shi kuma dukkan abun da ake sa siga wato wanda yake bada zaƙi ko da babu shi za ka iya shan wannan abun kamar kunu ko shayi. Da zarar in dai akwai madara ko kuma aka yi kunu ko akamu wato mutum zai iya sha ba tare da siga ba. Amma shi gishiri ba a iya yin abinci sai da shi. Ana iya yin abinci ko babu shi amma abincin baya iya ciyuwa ta daɗi saboda mutum zai ringa cin abincin ne kamar yana cin magani saboda babu ɗanɗanon mandan gishiri a cikin shi. Sai dai shi ma gishirin ana sa shi ne safa safa saboda shi ma in yi yawa kuma abincin kuma ma baya iya ciyuwa kwata kwata.

Idan na gane wannan tambayar, wato ana maganar ne so nawa nake duban, nake duba saƙonnin da ake tura mun a waya a lokacin da nake aiki. A dukkan lokacin da nake aiki, na fi bada hankali wato a wurin aikin da nake yi. A lokacin ma nakan manta da wayata. Nakan bada hankali ne a wurin aikin da nake yi saboda kada a samu wata tangarɗa ko, ko, ko, ko mishkila. Sai dai in na gama aikina, nakan, sai dai in na gama aikina nakan duba wayata in ga dukkanin saƙonnin da suka shiga. Idan kuma ina aiki aka kira ni a waya nakan so in duba wanene ya kira ni. Wato idan kira ne ba mai mahimmanci ba, bana ɗaukan wayan sai na idan kuma wato na tabbata wanda ya kira ni yana da muhimmanci wato kira ne wanda zai iya zama mai muhimmanci, nakan iya samun wani ince yazo ya dauka wayar yasa mun wato wayar a kunne dan mu tattauna da shi wannan bawon Allah ko kuma in gaya mai cewa wato sa'i kaza ko zuwa kaza a lokacin da na gama aiki ya kira ni. Amma saƙonni ma kwata kwata ma bana ɗaukar waya a lokacin da nake aiki. Sai dai in na gama aiki sai in zo in dudduba.

Wannan kalma da aka gina wannan jimla da ita wacce aka yi wannan tambaya, kana duba daftarin kuɗi, wato wannan jimla dai ba ta ba da ma'ana sosai ba saboda wannan kalma da aka ce daftarin. Daftarin ɗin nan ba Hausa ba ce irin ta Kano ko ta, ko na Jigawa.

Ina son kallon wato, wato fina-finai kala kala amma dai ni nafi son kallon fim mai ma'ana wanda yake bada ilimi. Wato fim ɗin da za a ce ga shi nan ana yin shi ne saboda karuwa wato ta ilimi wanda akwai fasaha a ciki. Musamman fim ne in aka, musamman irin fim ɗin da ake tsara shi a kan wato abun da ake so a bayyanar wato, wato fim irin na kimiyya da fasaha. Ina matuƙar son dukkannin wa inɗa suka tsara irin waɗannan fina-finai ko kuma wato fin, wato fim da aka yi shi don wani tarihin wani abun da ya faru wanda ya wuce. Sannan kuma fina-finan da suke sani nishaɗi nakan kalla Chinese irin Chinese na Taekwondo ko kuma Karate ko Kickboxing. Su ma waɗannan fina-finai idan akwai irin wa innan wasanni a ciki nakan ji daɗinsu. Sannan ina kallon India fim na soyayya inda ake soyewa. Sannan kuma ina kallon fina-finai irin American films wanda fina-finai ne wanda ake yaƙe-yaƙe. Ina son kallon irin waɗannan fina-finai. Sannan ina son kallon irin fina-finan mu irin na al'ada tamu ta Hausa wanda akan wa inɗa sukan yi irin fim ɗin ne suna kwaikwayon irin wasu rayuwa da wasu suka yi suka wuce, wasu na abun al'ajabi wasu kuma na abin mamaki. Irin wa innan fina-finan ne na fi so in ga ina kallonsu a koda yaushe.

Shi barkwanci yana kamawa ne a lokacin da nake cikin nishaɗi, lokacin jin daɗi ko kuma a lokacin da na samu wasu abokan zama na wato suna cikin wani yanayi irin na baƙin ciki ko kuma wato iyalina musamman matata. Na kamata ɗan barkwanci kaɗan saboda ta samu ta saki jikinta ta manta da wannan al'amari. Barkwancin da nake mata shine na lura wato yake sa wato ya ƙara dangon soyayya tsakanina da ita saboda ta gane cewa bana son abin da zai ɓata mata zuciya. A duk lokacin da na gan ta a cikin wata damuwa, nima nakan damu amma kuma sai na yi tunani. Na san irin maganganun da zan mata na barkwanci wanda nan da nan za ta fashe da dariya ta ji ta fita dukkannin daga wasu damuwa. Kuma ko da nine na tsokane ta wato ranta ya ɓaci, yanzu yanzu zan mata barkwanci wanda wato ranta zai yi fari. Amma ni bana ɗaukan barkwanci a matsayin sana'a ko kuma wanda nake yin shi sosai. Amma dai nakan yi ne don in ba ma wasu da nake tare da su farin ciki a lokacin da suke cikin wani yanayi na damuwa na baƙin ciki.

Idan na tashi da safe, na je na yo ibaduna, na dawo na yi wanka, na kan samu wani kuzari sosai saboda himmantuwar da ina so in fita aiki. Na kan ji wani kuzari sannan idan na dawo, shima idan na yi, na kan dawo da gajiya da yamma. Amma da zaran na yi wanka, na ɗan huta sai in ji wani kuzari na ya dawo. Wato a takaice dai na kan samu kuzari da safe sannan na kan samu kuzari da yamma. Amma ya danganta wato da yanayin irin abincin da na ci. Abincin da na ci yakan sa ni shima kuzari. Idan na ci abinci mai nauyi wanda yake saurin gina jiki, ina samun kuzari musamman idan ban ci shi sosai da yawa ba. Amma idan na ci abinci da yawa da safe, ba na samun kuzari sosai. Amma idan na ci abinci wanda bai da yawa, na kan ji ni kamar in tashi sama saboda tsabagen kuzari. Saboda a lokacin na je na yi atisayen, na dawo na yi wanka, a lokacin na ke jin wani wato kuzari musamman in bayan na ci abinci.

Ba kasafai na cika lulluɓa da bargo ba amma idan lokacin hunturu lokacin sanyi wato nakan lulluɓe da bargo a lokacin da na kwanta musamman idan, idan lokacin da sanyi wato cikin dare irin sanyin nan ya sauko nakan luɓa da bargo sannan nakan luɓa da bargo kuma a lokacin da nake jin rashin lafiya wanda yake sani sanyi irin rashin lafiyar nan da take sa sanyi nakan lulluɓa da bargo saboda in daina jin wato sanyin.

Ina tofa miyau ne wato a bayan gida kuma ina waje ne ina tafiya nakan duba bakin hanya can. Kaman in akwai kwalbati nakan wato jingina ta wuraren kwalkwalbati na tofar da miyau. Bana iya tofar da miyau a gaban jama'a saboda al'ada ce wacce ba mai kyau ba. Bana saboda duk wanda ka tofar da miyau bai samu ba ama iya tofar da miyau bai kamata ana tofar da miyau a cikin jama'a ba.

Ni na fi son shayi fiye da kofi saboda shi shayi ana shan shi ne da biredi musamman a lokacin da mutum yake jin yunwa. Shi shayi ana shan shi ne saboda a ƙoshi. Sannan kuma shayi yana aza ana iya sa mai kayayyaki kaman kayan citta, da kanumfari da masoro. Sannan kuma ana sa mai wato madara. Idan aka sa mai madara, ɗan wani lokaci zai riƙe maka yunwa. Shi kuma kofi wato ana shan shi ne saboda nishaɗi ko kuma idan mutum yana so ya ji wani kuzari a jikin shi yakan sha coffee. Akwai kuma waɗanda sun mai da coffee wato shan shi ɗabi'ar su ne. Sun mai da shi ɗabi'atan saboda yana sa su ko kuzari ko kuma dai in za su yi karatu suna shan kofi. Ni kwata-kwata ma in ba karatun zan yi ba ni ba abin da ya haɗa ni da coffee. Don haka ni na fi son shayi. Shayi shine nawa musamman da biredi da ƙwai.

Ina cin abincin rana ne misalin ƙarfe biyu da rabi zuwa ƙarfe uku, saboda na kan ci abinci ne lokacin da na taso daga wurin aiki. Na tashi aiki a lokacin nake dawowa gida in ci abinci. Idan na yi wanka na ci abinci kuma sai in huta, sai kuma abincin dare.

Idan na fahimci wannan tambaya wato ana nufin wato matashi nawa ne nake amfani da su, wato matashi abin da ake nufi a turanche wato pillow. Ina yin amfani da matashi guda huɗu ne akan gado sai dai nakan yi amfani da guda ɗaya a wurin kwanciya. Wa'innan sauran guda ukun ana ajiye sune saboda koda alal musali in zaka marde.

Nakan mike jiki da safe amma na fi mike jiki wato a dukkan nan wato a kwanakin karshen mako wato Asabar da Lahadi. Amma sauran ranaku biyar daga ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a bana samu ina iya mike jiki saboda Allah Allah nake wato in yi maza-maza in garzaya a wurin aiki babu bani da wanda saboda ranaku ce ta wurin aiki. Shi yasa duk lokacin da aka ce wato ranakun karshen mako sun zo na fi kowa jin daɗi saboda ranaku ne na hutu Asabar da Lahadi. Idan na dawo daga ibada na da safe musamman in naje na ɗanyi atisayen nayi wanka nakan ɗan mike jiki nema kafin kuma in tashi in karya. Wannan yanda nake mike jiki kenan.

Ina koyan fasaha ne sabo ko kuma ina ƙara samun wata sabuwar fasaha a dukkan lokacin da nake mu'amalantar ko kuma a lokacin da nake yawan bincike-bincike na, wato ilimin fasahohi, nakan samu wato sababbin fasahohi, nakan iya wasu abubuwa sababbi wanda ban san su ba da. Sannan kuma a wata hanya, a wani aiki, akan sa wato akan ƙara horar da mu don ƙara samun wani don koyon, don koyon wata sabuwar fasaha wanda ba mu san ilimin ta ba wato kafin, kafin a koya mana.

Ina tsara dukkanin ayyukan dasuka fi muhimmanci ne musamman a wurin aiki, wato nakan tun kafin ma in fara aikin nakanyi tunanin yanda zan tsara aikin wato in shawo kan aikin yanda a lokacin dana fara aikin zan same shi da sauƙi kuma zan yi shi cikin inganci. Sannan nakan shishshirya nakan wato sami dukkanin kayan wannan yana ɗaya daga cikin dalilin dayas-- da nakeyi a wurin tsara wasu ayyukana masu muhimmanci.

Ina zuwa kasuwa ne a dukkan lokacin da buƙatar zuwa kasuwar ta kama ni dan inje nayi sayayyar wasu abubuwan da nake bukata amma na fi zuwa kasuwa ne don na yi siyayyar wato wasu abubuwan da nake amfani da su da ni da iyalina na larurar rayuwa kamar abinci da ya zama larurar dole. Nakan je ne duk bayan ƙarshe duk ƙarshen wata. Waɗannan ranaku sune na fi zuwa kasuwa.

Ina iya jefa dutse nesa saboda shi jefa dutse nesa ya danganta da irin yanayin ƙwanji ko kuma ƙarfin mutum, wato musamman idan yana da ƙarfi wato hannun shi yana da ƙarfin da zai iya jefa wannan dutse nesa. Shi jefa dutse nesa ya danganta ne da yanayin inda ka tsayu sannan kuma da yanayin ƙarfin hannun ka inda zai iya jefa wannan dutse ya tafi da nesa.

Ba ni da wani wato iko ko wani matsayi da zan sa hannu a saƙonnin mu. Shuwagabanni na a wurin aiki su ne suke da iko da ƙarfin da za su sa hannu a saƙonni.

Ina sanya safa musamman wa'innan ranaku biyar na zuwa aiki, saboda ina sa sab ciki a dukkan lokacin da zan tafi aiki, shiyasa nake sa safa. Amma duk inda akace Asabar da Lahadi, wato ranakun ƙarshen mako, shi bana sa safa. Sannan nakan sa safa insa kanbas lokacin da zanyi wato wani atisayen. Sannan ina sa safa a lokacin sanyi saboda ta kare ƙafata da ƙauje da faso.

Ƙwarai ma kuwa ina sanya hula, musamman hula irin tamu ta gargajiya, ta al'ada, wato ina sa hula wato ƙube ko dara. Wa'innan huluna ina yawan sa su musamman a lokacin da nayi wanka zan sa, wato manyan kaya zamu tafi wani sha'ani nakan sa wannan kaya. Sannan nakan sa wato hula tamu ta na aikin ɗamara.

Ina zuwa kasuwa ne a lokacin da buƙatar zuwa kasuwan ta kama ni, sannan amma nafi zuwa kasuwa a dukkan lokacin ƙarshen wata idan na ɗauka albashi. Nafi zuwa kasuwa saboda siyayyar ma iyalina da kaina wasu abubuwan da suka zama dole a rayuwa.

Ina yin abubuwa da yawa saboda kiyaye lafiya. Na farko dai, na kan yi atisayen wato motsa jiki. Motsa jiki wato, wato malaman lafiya sun sanar da cewa yana kare gina wato garkuwar jiki. Kuma in kana da garkuwar jiki mai ƙarfi, ba za ka ringa kamuwa da wasu ƙananan rashin lafiya ba. Sannan ina cin abinci mai kyau wanda yake inganta lafiyar jiki. Na kan ci abinci. Sannan bayan haka na kan kiyaye kawar da dukkan wata ƙazanta wacce za ta kawo wato wani dukkanin nau'in ƙwayar cuta ko a kusa da ni ko kuma wato ni kaina a jikina. Sannan ina yawan tsaftace jikina. Wanka sau uku a rana. Sannan na kan yi wanki in goge kayana a dukkan sati. Dukkan wa'innan wato wasu hanyoyi ne wanda nake binsu nake kare kiyaye lafiyata. Sannan idan na ji wato ko da ciwon kai ne, na kan samu wato magani in sha. Saboda ƙa kila ba mamaki ciwon kan in ban sha wannan maganin ba zai iya haifar da wani abun kuma da zai zo ya dame ni.